Wani launi bangonku yake da shi? Bangon gidanmu yana da launin fari sannan kuma da ratsin shuɗi bulu. Sannan a cikin gidan kuma a cikin ɗakuna mana, ya, launin toka wato ash. Kuma, mu na sabunta shi lokaci bayan lokaci.

To ai shi ice cream mu a nan wajen mu ma ba mu san wani kala ba kawai ice cream guda ɗaya muka sani. Kawai bambanci kawai ashe kamshin da yake wannan yana kanshin strawberry, wannan yana kanshin lemu, wannan yana kanshin chocolate. Shi ne kawai bambancin to amma in ba haka ba duka ice cream kala ɗaya ne a wajen mu. So dan haka ni in daina ayina ne saboda da ma na fi son ayaba. So ya'yan itatuwa to na fi son in ji wanda yake da kamshin ayaba, ayaba wato banana ice cream. Banana ice cream. Sani na ke sanshi sosai da sosai.

Ina iya gabatar da rahoto ko kuma in ce ina ma gabatar da rahoto. Duk lokacin da aka yi mako biyu zuwa ƙarshen wata dai shine mafi daidaituwa a tsarin aiki. Duk ƙarshen wata ina rubuta rahoto sannan kuma duk ƙarshen shekara idan ya taho irin wannan shi ma ana muna rubuta rahoto ko muna gabatar da shi. Wanda ake zama a tattauna akan wannan rahoton ne ake samun mahangar abin da za a yi a shekara mai zuwa.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda rana ce da ake zuwa ayi ibada. Mu musulmai ne muna zuwa muyi ibada. Bayan munyi ibada ana haduwa da 'yan uwa a sada zumunci. Saboda mutane na zuwa daga ɓangarori da dama a hadu a yi sallan Juma'a. So daga nan kuma aaa zaka zo kayi sauran ibadoji. Za kaga duk abin da zaka yi dai na rana za ka ga bai zama kamar na sauran rananku ba. Akwai ɗaga ƙafa a ciki, ana ɗan ba da damar a ɗan yi abubuwa daban daban.

Duka biyun ina amfani da su, ina amfani da cokali, ina amfani da hannu. Amma tambayar anan ita ce wane irin abinci ne? Mu a dabi'armu a ƙasar Hausa akwai abincin da in aka ba ka shi dama kawai da hannu za ka ci ba. Daka sune irin abin da ya shafi tu du wani abu dai dai ya zama swallow ne. Nan kamar irin su doya da sauransu. Ita akwai kuma irin su shinkafa. Doyar ma akwai wani nau'in dafa da aka yi mata fiye da duk za ka ga bukata ne ake taka sa hannu. Duk irin wayannan muna da su kuma muna yi. Muna yana ba mu dama mu ci da hannu, yana ba mu dama mu ci da cokali.

To ni gaskiya na fi son in ji kiɗan gargajiya musamman kiɗan bishi ko kiɗan sarauta. To amma da yake zamani ya zo kusan duk abun ba samun shi ake yi sosai ba. Sai muka karkata muka bi na zamani yanzu akwai kiɗe-kiɗe na fiyano wanda su suka fita amali da su. Ina so in ji su ko ko incema su nake ji.

To ita gaskiyan magana ita ce AC ta fi fanka. To amma dai matsalar da muke fama da ita shine wutar da ba'a samun wutar a kan lokaci. Sannan kuma wani lokacin za'a samu wutar ba ƙarfi. Wannan ya sa kusan duk gidan da ka je a nan wajajen mu, za ka ga ko akwai AC kuma sai ka ga fanka. Saboda wani lokacin ita fankan tana iya ɗaukar wuta kaɗan, amma ita AC ba ta ɗaukar wuta kaɗan. Dole sai wuta mai yawa. To wannan ya sa kusan dole za ka ga muke haɗa guda biyu. Amma dai AC kam na fi so fiye da fanka.

Gaskiya bamu da WiFi a gida, amma dai ni a kashin kai na na saya WiFi kuma mobile na hannu ina amfani da shi, sai dai na fi amfani da shi a ofis. Koɗazu da yamma ni da wani abokina muna magana, nake gaya mashi ina da buƙatar sayan WiFi ɗin nan a gida. WiFi ɗin ne yanzu aƙalla ya kai naira dubu ashirin da biyar ƙaramin cikin in za ka saya. Sannan kuma in ka saya ɗin, kana buƙatar aƙalla ka rinƙa saka data ta kusan naira dubu ashirin duk watan duniya. Amma dai in dai kana so ka ji daɗin harka ta intanet ran da kuma ita muke yi, hakanan za ka haƙura ka rinƙa saya ɗin.

Ai da ƙafa ina iya yin tafiya mai nisan kilomita talatin har arba'in. Musamman da salon shiyo dinnan ya zo muna fita mu yi tafiya mai tsawon gaske kai. Ina iya yin tafiyan awa shida a lokacin neman location ko neman wurare da ba a taɓa zuwa an yi salon shiyo ba. Wannan ya sa muke tafiya da ƙafa mai nisan gaske. Salon shiyo ya koya mana tafiya sosai.